I, ana iya rera waƙa. Waƙoƙi kala kala. Namu na Hausawa wanda muke yi. Ina yin waƙa, akwai waƙoƙin da na iya sossai. Barima za kaji zanma wasu, dayawa waƙoƙin. Zanma waƙoƙi da yawa. Akwai, akwai wata waƙa ta M Square yake cewa, mm, tawa da ban waƙalanta suba ci ba, ko da ina na na na na na bowewa. Tawa da ban baƙalan tasu bace ba. Akwai kuma ɗaya, waƙan ta wacce yake cewa, ci zadani na, na tara hani na, wacce nake so nake jin ta cikin rai na, na kama buri zauna, sau rarraka ramai na, masu hutowa daga allo, allon zuciya, na daɗe kina burge ni, shiya saka kama ni, gashi na kamu, kullum batinka a dadi na, ah ah ah, ci zadani na. Akwai kuma ɗaya, mm, walayi talayi amma ki yarda this love will walayi, amma kati walayi amma muna so mu sa ni walayi. This love na juyani, left and right kina juyani, babu zato babu tsammani, soyayyar ki ta janyo ni. Har da yake ina ta linzami, left and right kina rudani, babu zato babu tsammani, soyayyar mu ta janyo ni. Na ne love me love me falanga, na ne na ne na ne love me na kalata. Akwai "Mariya". Ni na fidda wacce nake so a zuciya, don zan gaya muku sunanta Mariya. Soyayya ciki nai dace a gaskiya, na samu saɓon Allah bani shan wuya. Farin ciki kaine mai baiwa Mariya, baƙin ciki in kai ka saka ni dariya. Da na ga nauka sai inji na gan sarauniya, aure na da ke na san bani shan wuya. Ka duba cikin ƙauyen nan gaba ɗaya, ba wanda ya ja ta masoyi kamar iya. Na riƙe alƙawarin ki rai na ajiye, batun ranki ne, iya mu na hawaye. Abun dake sa mu na nan nan da duniya, ba wacce kai alƙawarin ka duniya. Na fidda wacce nake so a zuciya, don zan gaya muku sunanta Mariya. Akwai ɗaya kuma, mm, "Rariya, rariya". Rariya, na tankade soyayyata na sa rariya, rariya. Dangin cuta Allah ne mai kariya, kariya. Kuma na dace don na samun juriya, juriya. Na tankade soyayya ta tambata a shari'a, shari'a. Duniya ta zo ta sa min dariya, ki ka zam aiki wannan shiya zam soyayya. Tankade na yau na sa rariya, ki ce ki ka zam saɓa zabi na a soyayya. Akwai kuma ɗaya, mm, mm, "Addarasal Auwal darasi na farko". A soyayya ki ce sassaƙe zama bayi, na riƙe alƙawarin ka dai na ajiye. Akwai ma ɗaya waccan, mm, Garwashi zafi ne da shi, koda aka yi masa sashi. Zafi ƙunci baya magani, kulun kuka babu magani. Na rasa waza na ɗan gunaguni, ya sa ni na zam ɗan mai waya. Ko ɓaci nake sai na waiwaya, na sami waje guri in tsaya. Na ni da zuciya na fara nuniya, lallai ko ana ɗan biye dare. Garwashi, garwashi, garwashi, garwashi, garwashi, garwashi, garwashi.

Ina son bada kyaututtuka da yawa. Ina son bawa babana kyauta, ina son bawa mamana, ina son bawa yayana, ina son bawa ƙanina da ƙanwata da yayana da abokina. Ina son bawa ƴar uwa na duka su. Ina son bawa malamina, ina son bawa ƴan unguwar mu ma. Sannan kyautar da nake so in bawa babana, ina so in ɗinka mai kaya, kayan sallah. In sai mai hula da takalmi da agogo. Mamana ina son in saya mata kyautar ita ma atamfa ko lasi da jaka da hijabi da takalmi. Yayana ina son in sai mai kyautar agogo da hula. Ƙanina ina son in sai mai kyautan takalmi da agogo da hula. ƙAnwata ina son in sai mata kyautan abaya, nake so na sai mata. Abokina ina son in bashi kyautan, hmm in bashi kyautan takalmi. Ƴan uwana ina so in raba musu kyautan kuɗi, in basu kyautan kuɗi. Sannan malamina ina son in bashi kyautan kuɗi shi ma. Sannan ƙawayena su kuma ina son ɗauki sankai su wajen shaƙatawa. Hmm ina son ɗauki sankai su wajen shaƙatawa su maure rayuwansu. Ina son bada kyaututtuka da yawa da yawa. Danna kowa yana, yana son a ringa bada kyauta ko, ko ga budurwen shi ma yana da budurwa amma yanzu maraɓu. Yana da birthday dinta ina son in bada kyauta. Ba ta kyautan box haka da, da Kur'ani da, da tuma, da chocolate da caribi, da littafi, da biro da acike. Shi nake so in ba ta. Duk da haka dai yanzu dai ina bata, yanzu tayi sabon saurayi, ba ruwa na dai bazan bata kyauta ba. Wanda in kawo mama na kyautan, in jiya in siyo in kawo mama na yafi. Ba zan kai wa ta ba, ba ta kyauta. Inda zan siyo kyautan ma a stone suna haɗa kyaututtukan a box haka. Duk abinda kake so za a haɗa ma a cikin box din. Haka tuwo yake. Abinda kake buƙata za a haɗa ma a box din. Duk. Sai kaje ka siya kaje ka bada kyautan. Kyaututtuka kala kala, kyautan agogo, kyautan waya. Ina son in bayar kyautan littafi, kyautan hula, kyautan shadda, kyautan atampa, kyautan lasi, kyautan biro, kyautan keke, kyautan gado, kyautan lasi, kyautan ɓedshit, kyautan gida, kyautan kuɗaɗe, kyautan makarantu, kyautan asibitoci, kyautan gidajen marayu in giggina su dya in bada su kyauta. Kyautan islamiyoyi da tsangayoyi na malamai. Sannan da kyautan sadakatujjariya da azumi. Ina so in ringa bayarwa sosai sosai. Kyautan abubuwa kala kala. Hmm ina son bada su, kamar yanzu da azumi zai zo ina so in ringa bada kyautan kuɗi, kuɗi, kuɗi kullum. Inaɗin bada saraka saboda mutum idan ya amfani da shi yaɗin sha ruwa wanda bashi da abinda za suya, ya sha ruwa. Ina son bada kyaututtuka da yawa gaskiya. Hmm ina son in bada su da yawa da yawa da yawa da yawa. Ba adadi. Hmm sosai ma ku Allah dai bamu kuɗin da zamu siyo kyautan. Kuma kuma ku bani kyauta kun jiya.

Yace nake daidaita aiki da rayuwa. To, kamar muga okacin aiki ina yin aiki. Lokacin da nake abubuwa na na rayuwa ina yin abubuwa na na rayuwa bana haɗa kowanne. Amm yacce nake banbanta su. Bana taɓa bari lokacin aiki na ya shiga lokacin rayuwata ko kuma lokacin rayuwata ya shiga lokacin aikina. Lokacin aiki ne ina yin aiki kawai. Lokacin da ina danganci rayuwata ne ina gida ina yin abin da yana danganci rayuwata bana haɗa aiki da rayuwa. Misali kamar yanzu in zan yi, muna abin da yana dangance ne. Zan je kasuwa ko zan yi wani tun da rayuwata ce ko zan yi girki ko zan yi ayyuka ko zan je ziyara. Abin da danganci rayuwata ke nan to ina yin shi ba lokacin aiki ba. Idan lokacin hutu ko wuke ans-- ah, ranakun mako, mako hutu, kwanakin hutu, kwanakin ƙarshen mako su nake yi lokacinsu ina yin abubuwan da ya shafi rayuwata ko bayan na tashi daga aiki na dawo gida da yamma ina yin abin da yasa tsareka rayuwata. In yi girki, in je ziyara, in je yawona, in yi dai abin da dai ya shafi rayuwata karatu da su wanene zai kallo. Lokacin aiki shi kuma ranakun aiki in je aiki da safe zan tashi taf ofis na tafi ofis aikin ofis zan yi. Aikin wajen aiki zan yi. Yau ba aikin wajen aiki zan yi in na je ofis ba wai wani abin zan ba in na je wajen aiki. Ina yin abin da ya danganci aiki. Bana taɓa bari wani abu ya shigo lokacin aiki idan ba lalura ba. In lalura ce ta tashi wannan dole sai ka ajiye aiki ka je ka yi buƙatan rayuwarka na lalura ko kuma shi ma lokacin aiki in ba wata lalura ce ta taso ba idan kana zaune ce a gaba ƙaba ana son wancan aikin ka za haka to sai ka yi wannan shi ma. Amma bana taɓa bari in haɗe lokacin aiki da lokacin rayuwata. Rayuwata, rayuwata, rayuwa aiki, rayuwa aiki daban. Bana taɓa bari in haɗa su. Ba sa haduwa yau kuwa. Kowanne daban. Ko wane lokaci daban. Mutum ai baya so ya haɗa ya ringa mutum abu ma ya sai, sai wa mutum yawa. Abu sai wa mutum yawa in yana haɗawa da yawa a kan shi lokacin aiki da lokacin rayuwa ya tara ya haɗa rayuwa ya yi, wa yi abun sai mai yawa. Amma kowanne ya raba. Lokacin aiki daban, lokacin rayuwa daban. Lokacin aiki daban ka yi wa kanka flan. Kaga ni kamar ni ina, na yi planning ne. Na yi jadawali cewa ga abin da zan yi lokacin aiki, abin da zan yi lokacin da ba ni da aiki rayuwata, wa yi duka dai gasuna. Na rubuta jadawalina a takarda na ajiye. Na dudduba kayana ko da yaushe. Bana bari wani aikin ya shiga wani aikin. Bana bari wani aikin ya shiga wani aikin. Oh, oh. Ko wane aiki lokacinsa daban. Lokacin wancan aikin daban, lokacin wannan aikin daban. Ko wane aiki lokacinsa daban. Ba a haɗa aiki ai. In ka ce za ka haɗe lokacin aiki kai ne za ka zo ka wahala. A ce lokacin aiki kana rayuwar ka, ah, ah ba zai yiwu ba. Lokacin rayuwar ka kana aiki, ah, ah ba zai yiwu ba. In da ka raba kai kanka sai ka fahimci daɗin rayuwarka a yanayin nan. Saboda za ka koma ya fita fim ma dai dai yace kake so. Kana yin abu ma kamar ba ka yi yau kuwa lokacin aiki ka je ka yi aiki sai an tashi ka dawo gida sai ka yi rayuwar ka. Sai ka yi lokacin rayuwar ka. Ke nan sai ka haɗa abubuwa da yawa ba wanda ya dame ka da haɗa. Gwam tsacen, gwam tsacen, gwam tsacen, gwam tsacen. Sai ka ga abu ma gaba ɗaya ya zo ya caja wa kai kullum a birkici kake. Kullum ka birkice ka rikice. Kullum ka rikice kai ne tun ana, zan je ofis, zan je wajen aiki, zan yi kaza, zan yi kaza. A a In na dawo gida sai na dawo zan yi aikin ofis. In na lokacin nake yin harkokin aiki, rayuwata dai na dawo. Yau ba abokaina za su tafi da ni wajen aiki amma kai wajen wasa amma ina da aikin ofis. Ko kuma kana ofis abokin ka ya kira ka fito zo, zo, zo mu tafi, zo mu tafi kana aikin ofis. Ai ina ka raba kowanne lokacin ofis daban lokacin rayuwa daban. Yauwa.

Eh ina share ɗakina sau biyu, sau biyu a rana. Da safe kan in tafi wajen aiki zan share. Sannan na dawo, bayan na ci abinci dayamma sai in share. To shine sau biyu nake share, sau biyu nake shara. Safe zan ɗauko tsintsiya in share saboda da safe bayan na tashi ƙura haka, na ci na karya zan share. Sai in fita yaccan inna idan na dawo daga ofis, zan ga ɗakin nawa a share tas. Sannan kuma bayan na ci abinci na dawo na ɗan yi gama aiki na ɗan zu zubar da abubuwa haka, sai kuma in kuma sharewa. Yaccan na zo kwanciya zan kwanta waje mai dadi. Nan ina tashi shima in share. Sau biyu dai nake share ɗakina, sau biyu nake sharewa. Hmm, wallahi ba masa'a saboda akwai wani lokacin ƙura na shigowa, kada sai ka yi shara ƙura ya shigo. Sai ka yi shara daɗenya To wani lokacin kuma babu ƙura. Haka dai zaka kasamu dai ka share, kaɗan shi share, kashe share, kashe share. Sau biyu dai nake shara a rana. Hmm.

In na dawo daga aiki akwai wani tebur nawa, a akwai wani benchi nawa wajen kayan aiki. Kai nake ajiya, akwai wajen ajiye takardu, akwai wajen ajiye jakama. To zan ajiye duka, ina da takaddun da zan aiki da su zan ajiye su a wajen. Ina da jakata ma zan ajiye ta a gefe. Yace bana kayan aiki ba za su ɓata ba. Duk inda ina ɗan duba na san inda zan duba in ɗauko kayan aikina. Na san inda zan duba in ɗauko takaddun kayan aikina. In takadda kaza nake nema ba sai na tsaya na bibbincika wajeje ba. Ina neman takadda aikina kaza to zan je in duba, in ɗauko ta a wajen. Ina neman ta kaza ita ma zan duba dai in ɗauko ta a wajen. Haka dai ake ta yi. Ɗauko takardu wajen aikina. Ɗaya bayan ɗaya ina ɗan hada su, in ajiye su a wajen. Yan gefe ne inda na ajiye teburin da ma wajen bencin wajen ajiye takardu na su saboda takardu aiki suna da muhimmanci. Ba'a so ana haɗa su da wasu takardu saboda za su iya ɓata. Ba'a so ana haɗa su da wasu takardun da yawa haka. Shi ya sa nake ajiyesu daidai, daidai. Inda nake buƙata dai in ajiyesu. Yace in na zo ɗauko su bazan sha wahala ba. Ina bincikawa zan ɗauko su.

Kai, muryata na da ƙarfi. Amma gaskiya in ina magana, da ƙarfi muryata take yi. Kaga kamar yanzu da nake maganan nan, ni ban yi magana a hankula ba, da ƙarfi take. Wani lokacin in muna magana haka a class, abokina ya ce mun "Kai magana a hankula, ka yi magana a hankula kowa yana jin ka." Sai wani bubbuɗa baki kake, "Ha ya ya ya." Kana magana da ƙarfi, maganata da ƙarfi take ba a hankali ba. Amto, na fi son in yi magana kowa ya ji ni saboda ka ga yanayi na koyarwa. Ana so in ka tsaya, za ka yi magana kowa ya ji ka sosai sosai. Aji maganganunka, yakwkwa haha aje maganganunka da kake yi ba wai ka na yi a hankula ba na baya ba zai ji yo ka ba. In ka yi magana kowa daga na gaba har na baya kowa sai ya ji yo ka, yakwkwa.

A'a, bana kunna candle. Da yake na sa ina da wuta. Na sa solar a gida bana kunna candle. Gida na da wuta ina kunna wuta. Bana amfani da candle ko a da. Lokacin bada bana amfani da wuta ba da candle nake amfani ba. Na siyo fitila ne mai batir. Na sa mata batir. Fitila mai batir ita na siyo nake amfani da ita amma bana, bana amfani da candle. Bana amfani da candle. Candle mm-mm. Saboda yana-- ance mun yana da matsaloli da yawa. Wani lokacin ko kai barci ka bar shi sai yai ta zuba. In kana aiki kai barci kuma haka ba za ka yi aiki da shi wajen aikin kayan takardu ba. Zai iya zubowa a kan takardun. Ya zo ya ƙona ma takardu kana tashi. Wani abu ya zo ya faru. Ko gobara ta tashi. Kome ne ne shi yasa toh ina tsoron amfani da shi. Bana amfani da shi saboda ina tsoron amfani da shi ne shi yasa. Bana son nayi amfani da shi. Bana amfani da shi. Ai mm-mm. Candle? A'a, ba da ni ba bana amfani da shi.

Wanda nake shirin yi a ƙarshen mako yanzu, ƙarshen mako yanzu ina so in je gidan kakan mu. Inje in gaida mamanmu gaida kakan mu shi ma. Ina so inje in gaishe shi. Sannan ina son inje wajen ƙannena su ma in gaishe su. Sannan ina son inje in siyo, inje kasuwa in siyo kayan abinci. Sannan in yi sanitation ɗin gidana. Akwai waje kwata ina so in share ta, in mata sanitation, in share ta sosai. Sannan ina so, um, um, ina so in je wannan wajen matar da zan aura. Inje muyi zance, muyi hira. Ka san hira yana da daɗi. To ina so muje muyi, inyi hira da ita in saba. To abin da dai nake so in yi ke nan.

Ina zuwa kasuwa duk ranar Asabar ko Lahadi. Ranakun ƙarshen mako de. Lokacin da nake gida, lokacin to nake zuwa kasuwa. Asabar ko Lahadi su ne ranakun yawancin zuwa kasuwa ta, lokacin bana ofis.

A wata, a wata ina yanke farce sau biyu, sati biyu-biyu nake yanke farce saboda farce na baya fitowa da wuri sosai. Bayan sati biyu-biyu haka nake yanke farce na toshe da ya ɗan fito lokacin. Saboda zaga farcen baya fitowa can da huɗun nan yayi wannan sosai. So yayi sati biyu nake yankewa, haka a wata ina yankewa sau biyu. A shekara ina yankewa sau ashirin da huɗu kenan. Eh sau ashirin da huɗu kenan nake yankewa a shekara. Eh sau ashirin da huɗu nake yankewa a shekara kenan. A wata sau biyu duk bayan sati biyu-biyu nake yankewa.

Yace na ke magance koke-koken an kawo min ƙorafi a kan abu. Zan tambaya menene ba kwaso a abun har yake sawa kuke ƙorafi a kan shi. Sannan me za a yi muku wanda zai sa ku ji daɗi ku daina koke-koken. Domin na duba na gani ƙorafin naku mai mahimmanci ne, sai in ɗauka in yi nazari a kan shi. Sannan in gyara muku, sannan sai in ɗauki kuma abin da kuke so a yi muku ɗin. In zan iya, in zan iya magance muku sai in magance muku. In ba zan iya magance muku ba sai in ba ku shawara ko kuma in haɗa ku da wanda zai iya magance muku koke-koken naku, zai iya magance muku koke-koken naku. In zan daina rashaku, amma in zan iya sai in duba in gani abin da zan iya sai in muku. In ba zan iya ba kawai shawara zan ba ku sai in ba ku shawara yadda yace za ku ɗauki abubuwan ku ku yi. Ceto Allah dai ya taimaka dai ya bamu sa'a.

Ai kullum, kullum sai na rubuta rahoto indai na dawo daga aiki. Sai na rubuta rahoto, sai na rubuta abubuwan da na yi a wajen aiki. To na rubuta rahotanni in ajiye kullum. Kullum ina rubuta so ɗaiɗai, kullum sau ɗaya. Ina rubuta rahotanni in ajiye su, rubuta daidai gwargwado rahotanni dai ina rubuta an ajiye, ga kullum.

Wasannin da nake yi a waje, ina yin ball, ina yin wasan ƙwallon ƙafa, sannan ina motsa jiki, ina yin wasan gudu. Sannan muna yin wasan snooker da ƙwallon kwando. Wasannin da nake yi a waje, ina yin ball, ina yin wasan ƙwallon ƙafa, sannan ina motsa jiki, ina yin wasan gudu. Ina yin wasannin, ina yin wasannin ƙwallon kwando, ina yin wasannin su da yawa. To su ne dai wasannin da nake yi dai ina fita. Ba wasu wasanni haka dai da yawa can ba.

A gida mu bakwai ne, da mamana ɗaya, babana ɗaya, sai yayana ɗaya, sai ɗayan nawa, sai ni, sai ƙanwata, sai ƙanina. Mu bakwai kenan muke zaune a gidanmu, mu bakwai ne gaba ɗaya.

Ina share gida sau ɗaya kullum. Sau ɗaya nake share gida. Na tashi da safe shine nake sharan gida da sassafe sau ɗaya. Saboda. Gidan da girma ba zan iya share shi ko da yaushe ba. To ina yin dai shara dai sau ɗaya.

Ina fara aiki ƙarfe takwas da rabi. Ƙarfe takwas da aiki shiga ta aiki na ke zuwa aiki, amma an fi fara aiki takwas da rabi haka saboda kowa ya zo lokacin. Takwas da rabi na ke fara aiki.

A'a, da cokali nake cin abinci saboda ban iya cin abinci da hannu ba. Da cokali gaskiya nake cin abinci. Na fi cin abinci da cokali sosai. Ba na ci da hannu saboda ya fi mun daɗi. Da hannu bana son ɓata hannuna sosai, shi yasa.

Kaɗe ƙura a sati sau uku nake yi. Kamar na yau gobe zan ba, yau inyi gobe bazan ba, yau inyi gobe bazan ba saboda ƙuran bata fiye shigowa da wuri sosai ba. A sati dai sau uku nake yi, nake kakkaɗe ƙura.

Miyan da na fi so shine miyan, miyan alayyahu saboda ina son ganye haka a cikin miya. Dan ko zan ci abinci ma ko ba a yi min miyan ganye ba, zan sayi salad in sa. To shiyasa ina son miyar ganye, miyar alayyahu sosai.

E, ina kallon inuwa ta. In na fita haka ina kallon ta, sai tayi wani magana ne ni kaɗai. Kamar da yake ni, ba wai mai kula mutane ne sosai ba. To haka dai ina ɗan hira ta, ina kallon inuwa ta. Daman in na fita da rana haka, zuwa wajejan la'asar za ka ga inuwan ka ya yi gefen ka. Kana tafiya kana kallon shi.

Umm, da safe dai ina ɗin tafiya da shayi da biredi haka. Ina je wajen aiki wajen jan 9 ko 10 zan ce. Da rana kuma, umm, akwai masu abinci da suke kawo mana wajen aiki. To muna sayan abinci, muna sayan shinkafa da wake. Wani lokacin kuma muna siyan, ahh, dafadukan shinkafa sai mu ci a can.

Uhm, in naje kasuwa ina yin ciniki sosai ma. Ai da yake ina dawo da yamma wani lokacin ina zuwa kasuwa ina da shago ina sayaro. To ina zuwa in naje na zauna ina yin ciniki ina sayar da abubuwa, ina sayar da kayan electric haka. To in naje na zauna ina yin ciniki sosai ma kuwa.

Eh ina duba kalanda kullum, saboda ko ban ma duba kalanda ina duba cikin wayana. Zan shiga in ga yau yaushe, don ni bana yin wai abu daka. Na fi son in ringa tabbatar da abu. Ina shiga kalanda in duba in ga yau yaushe kan in yi wasu abubuwan nawa ina kara duba.

Ah dangan takata da maƙotana a saidai Allah yashi musu albarka. Saboda har abinci ma suna kawo mun maƙotana. Ni ma kuma wani lokacin ina, ina kai musu ko ina siyo abu na dawo daga ofis da sumata haka ina kai musu. Muna zaune da maƙotan mu lafiya ƙalau. Ba wanda yake daƙura kowa. Maƙotan mu lafiya ƙalau muke zama da su. Ba takura ba komai. Kowa na jin daɗin zama da kowa.

A'a, launin ido na fari ne da kuma ɗan baƙi na a ciki. Ba ya canja, bana jin idon balanta na ya ja. Saboda lokaci haka idan ta shiga bacci za ka ga idon ya ɗan yi ja haka. Amma yana ɗan matsakewa, siyi matsakiya kuma farin shi. Ko kuma ina jin bacci haka gaji yana yaji, yana yaji haka. Amma in ba bacci idon za ka gan shi fari da baƙi ne normal. Ba abun da yake damun shi fari da baƙi pure yanka.

Ah, abubuwan da nake gidan kiyaye lafiya kai da yawa. Gaga ina hawa abin hawa ina tafiya a hankula ina lura da titi in zan tsallake titi. Sannan ina kula da abincin da nake ci, jadawalin abinci kan da nake ci. Ina, ina kula da abubuwan da nake amfani da su wanda suke da matsala a gida. Ina kula da lantarkita ta gida saboda gobara da ɗa'ya ɗina ina goga. Ina kula, na zo wajen yin girki amfani da gas. Ina kula sosai da sosai. Ina kula duk wasu kaya na gida na rasaki amfani da wuta ina kula da su sosai saboda lafiyar jikina da kuma abincin da nake ci. Na zo tsallaka titima ina kula sai na kalla gefe da gefe, dama, dagu sannan na tsallaka. Ina lura sosai gaskiya ina lura da lafiyata sosai sosai.

Jagorantar mutane kamar dai a wajen aiki in aka sa ni a matsayin oga, zan jagorance ku duk abin da muka je yi ku ku gane ba, zan ce ku tambaye ni zan muku bayani a kan shi komai da komai. Sanan ma'anayin abun ne ma ina shiga a yi da ni saboda ku ga yace nake yi ku koyi da ni saboda an ce a ranga koyi da jagora. Sai abin da jagora ya yi mabiyan shi za su ringa bin shi. To gaskiya inda an ɗora ni a kan jagorancin abu ni ne a gaba. Ni nake fara yi sannan in sun gani su ma su yi saboda kowane abun da ya gonda ya faɗi da jagora ya fara gani su ma mutane su gani saboda su gyara. Saboda mutane da yawa sun faɗi ƙarfi, dayawa kuwa sun faɗi amfani. Kamshi ne.

Eh, ina kwana a ɗaki. Sabida in na kwana a ɗaki, nafi jin daɗin barcin kuma nafi dogon bacci. Ba na tunanin komai. Amma kuma in na kwana a, in na kwana a waje, ina jin tsoro. Ba na son kwana a waje zan ringa jin motsi, irin kamar ana taɓani haka, ana taɓa ni motsi haka. Amma in na kwana a cikin ɗaki, na ma fi yin bacci mai nauyi sabida ba na tunanin ba wanda zai taɓa ni kuma ba wanda zai tashi ni. Zan rufe ƙofa, in kwana a ciki. Ba mai tashi na, ba mai takura mun. In yi, in yi bacci na yacce nake so. Ba kamar a waje ba kana jin ma hayaniyar mutane da wanene, cikin ɗaki kuma babu hayaniyar kowa. To, na fi son dai kwana a cikin ɗaki. Gaskiya ya fi mun daɗi.

Kaya na ina ƙirga su sau, ina ga sau uku. Sau uku nake ƙidaya, nake ƙirga kaya na. Saboda duk bayan kwana uku nake kai wanki. Kayan nawa basu da wani yawa sosai. Duk bayan kwana uku nake ɗiba bayan naje ofis na dawo nayi wani, sai in ɗiba in je in kai wanki. Ina irga su saboda ba wani yawa ne da su ba can. Shi ya sa kuma bayan kwana uku nake kai wanki gaskiya. Shi ya sa duk bayan kwana ukun nake ƙidaya su nake irga su. Ba wai dan bana komai ba nake ƙidaya su kawai dur ranar dai zan kai wanki shi ya sa to a ranar nake ƙidaya su.

Eh ina da fanka a ɗakina, saboda cikin ɗakin da zafi. Wundina bana bude su shi yasa nake da fanka. Ina da fanka a saman ɗakina, don ina da ta tsaye ma sannan ina da ta saman ɗaki. Ta tsayin nema sai an kawo kawai sai an kawo wuta nake sa ta. Ita kuma ta saman ta sola ce saboda zafi ina kunna ta. Garinmu ana zafi sosai. In babu fanka mutum zai sha wahala sosai gaskiya.

Ehh ina cin manufar tallace-tallace saboda ina da mabiya dayawa akan shafin yanar gizo na. To mutane suna bani talla in ɗora musu akan yanar gizo na saboda ina da mutane mabiya da yawa. To ina ɗora zaka ga mutane sun gani da yawa kuma da abin da na ɗora mutane suna yarda da ni saboda daɗin mu'amala da ni da ake yi. Ehh ina cin manufar tallace-tallace saboda ina da mabiya dayawa akan shafin yanar gizo na. Ba su da hoffi akan waye ya basu abun tunda sun yarda da ni duk abin da zan basu sun san ba zan wahalar da su ba. To shi ya sa ina samun, ina cin manufa ta gaskiya a tallace-tallace saboda mutane sun yarda da ni.

Yace nake kammala aikina a lokaci, in na fara gaskiya bana dauko wani aikin insashi. Aikin nan da na fara dai shi nake yi saboda sauri in kammala shi. Bana sa wani aikin a cikin wani aikin. Saboda in dai zan sa wani aikin a cikin wani aikin bazan gama wancan ɗin akan lokaci ba, shima wannan ɗin bazan gama shi akan lokaci ba. To na ɗauko aiki guda ɗaya sai na gama shi tas sannan nake ƙara ɗauko wani. Sai na gama shi wannan aikin wanda na fara sannan nake ɗauko wani daga baya. To sai ka ga shi wannan ɗin na gama akan lokaci shima wancan ɗin na gama akan lokaci. Bana haɗa aiki guda biyu a lokaci ɗaya. Bana haɗa aiki guda biyu. Guda ɗaya nake yi to sai ka ga na gama akan lokaci. To haka nake ayyukana. Bana taɓa haɗa ayyuka guda biyu. Sune kawai abin da yake sa nake gama ayyukana da wuri. Sannan kuma ina ɗan aji ɗan shayi haka da Nescafe yauwa yana ƙara man kuzari.

Eh, ina sauraren rediyo saboda ina jin labarai da ita. Ana yin labarai ƙarfe shida na safe a Rediyon Arewa, Arewa Rediyo. To ina jin labaran. Minti goma ne ke jin labaran saboda ana faɗin abubuwan da suka faru a ƙasa duka da kuma a gari, abubuwan da suka faru da kuma a Najeriya duka ana gaya shi. Sai yasa nake jin daɗi kuma na yarda da labaran su. Shi yasa ma nake jin rediyo ɗin. Nasan ba zasu gaya abun da ba shine ba. Su na gaya abin daidai.

Ina wanke tufafina sosai. Indai na sa, in na sa, in na sa su kamar sau biyu to sai in wanke. Ba wai in na sa so ɗaya nake wanke wa ba. Sai na sa sau biyu. To in na sa sau biyu yayi datti zan wanke shi. Saboda, um, bana shiga rana sosai. Balantana na ɓata shi a sawa guda ɗaya. Sai na sa sau biyu. Shi ma ɗin zakaga ya ɗan yi dattine to sai in wanke. Sai in wanke shi bayan sawa sau biyu sai in wanke. Saboda bayan na sa sau biyu gumi haka ya ɗan taɓa shi ko ban wanke ba za ka ji ana wari wari dai haka. To shi ne. Sai na sa sau biyu nake wanki ba waii sau ɗaya ba. Sau biyu nake sawa sai in wanke su bayan na gama. Bayan na sa sau biyu.

Yana yin ɗakin da na fi so, na fi son ɗaki haka babba. Saboda kaga zan sa gado na, in sa, eh, kwabata da nake ajiye kaya. Sannan kuma ina da wajen da kwamfuta, kwamfutar benci. Ina da wajen kwamfuta da nake ajiye wa na'urar, eh, karatu. Ina ajiye ta to wajenta, ita ma daban nake ajiyewa. Dun ƙaramin waje ne, ba zai mun ba. Amma babba waje ne ina jin daɗin ajiye ko mai nawa. Mafi yawanci kayayyaki na a ɗaki nake ajiye su, shi yasa nake son babban waje na ɗaki. Zan sa gadona, ɓangaren gadona da ɓangaren si, eh, kwabata da kuma ɓangaren ɗan bencina haka. Da nake zama nake yin karatu nake ayyukan ofis. Toh shine dama. To na fi son babban dai ɗaki dai haka waje. Dai, dai, dai, dai yauwa ya fi mun irin wannan, um, saitin ɗakin. Ya fi, ya fi mun gaskiya sosai ma kuwa.

Yace nake karɓan baƙo, baƙo wanda ban san shi ba. Idan ya zo min ban san shi ba, in ya zo wajena, zan yi min sallama zan amsa cewa, "alaikumussalam", ya ka yake? Mu gaisa amma ba zan shigar da shi gida ba saboda ban san shi ba. In ya zo, zadai mu gaisa a waje sannan na ce to mashAllah, ya ka ke? Ya abubuwa? Ya wane? Ya ayyuka? Ya wane? To sai ya mun bayani wane shi sannan me ya zo yi. To in na ji baƙon muhimanci ne wanda zan shiga da shi gida kuma na yarda da shi na ga alamun shi ba na cutarwa ba ne, to zan shiga da shi gida. Shike nan sai mu shiga mu tattauna, in karɓe shin, in kawo mai ruwa da abinci in ina da shi ya zauna ya ci nawane. Amma in wanda ban yarda da baƙon ba ne, tun a waje na gama zan ce mai tu gaskiya, muyi mun bayanin abin da yake so. Zan ce mai gaskiya tu gaskiya bana yi saboda duk in kare kaina ya tafi. Amma in baƙon da na sani ne, noman baƙon da na sani ne, baƙo dama yana zuwa, mun ce wa "alaikumussalam", sama abokina sai shigo, shigo, shigo, shigo daga ciki ɗauko mai ruwa ya sha in zauna. Mita hira, mita hira, mita hira baƙon da na sani yana.

A'a gaskiya nafi son fanka, sabida bani da kuɗin da zan sayi AC shiyasa. Ga wacce nake da kuɗin ta zan sa shiyasa nafi sonta. Wacce na saba sha na fi son fanka, tinda ban san ya AC take ba. Ni ban da kuɗin da zan saya in sa ta. Amma fanka ina da ita kuma ina jin daɗin ta sosai sosai.

Nafi son naman kifi, sabida naman kifi gaskiya yafi mun daɗi. In naci naman kifi yana mun daɗi a bakina sosai. Amma normal jan nama shima ina son shi amma gaskiya nafi son kifi. Sabida kifi yafi laushi, yafi daɗin dafuwa ma, yafi dafuwa da sauri, ba wahalan dafuwa. Zaka zuba abubuwan ka kawai, zaka soya shi ko ka dafa shi a ƙanƙanin lokaci baya daɗewa zai dafu. Kuma ka ci shi da sharuwa yana ƙosarwa sosai ba kamar jan nama ba gaskiya naman sa ko na rago. Naman kifi dai gaskiya kifi ya fi mun daɗi. Kifin ma nafi son sukumbiya. Sukumbiya yafi mun ba wai bana, ban fiya son tarwaɗa ba, amma ina son sukumbiya. Shi yafi mun daɗi sabida ba shi da ƙaya, ba shi da ƙaya a cikin shi in ina ci ba sai na tsaya ina cire ƙaya ba. Zan ci shi ne kawai direct, to yana mun daɗi wannan sukumbiya.

Eh ina cin tafarnuwa, ina sa ta a miya, ina sa ta a kifi ma in zan soya saboda tana maganin sanyi. To, da yake ina fita da sassafe ina shan sanyi to ina cin tafarnuwa saboda tana min maganin sanyi. Eh, tafarnuwa na maganin sanyi shi yasa nake ma cin ta sosai. Saboda in na fita da safe, ina fita da safe wajen aiki sanyi yana shiga na to saboda kare lafiya na ina cin tafarnuwa gaskiya.

Jaddawalin aikin mu a ofis, da safe ana shiga ofis ƙarfe takwas. Ƙarfe takwas, ƙarfe tara. Ƙarfe tara zaka fito zaka je ka koya wa ma'aikata wanda kake-- wanda suke ƙarƙashin ka zaka koya musu aiki zuwa ƙarfe goma. Ƙarfe goma zaka dawo ofis ka zauna ka huta zuwa ƙarfe sha ɗaya. Sha ɗaya zaka je ka ƙara koya wa wasu ma'aikatan aiki zuwa ƙarfe sha biyu. Sha biyu zaka dawo ka zauna, ƙarfe ɗaya za'a fito ayi sallah. Masallaci, sallar azahar sannan a koma. In aka koma sai a ci abinci zuwa ƙarfe biyu. Ƙarfe biyu sai a je a koya wa wasu ma'aikata aiki zuwa ƙarfe uku. Ƙarfe uku zuwa, zuwa uku da rabi. Uku da rabi to muke tashi daga wajen aiki. Uku da rabi mun tashi daga wajen aiki sai a tafi gida. To haka jadawalin aikin mu yake.

An haife ni a watan March, an haife ni a watan March, a watan March aka haife ni. January, February, March wata na uku kenan. Watan March, watan Mayu, January, February, watan Mayu aka haife ni. Watan March, sha bakwai ga watan March ana haifa ni.

Ƙasan da gidan mu yake da shi gaskiya babu ƙasa, in talan wannan siminti ne a gidan. An yi siminti an rufe ƙasan. Amma akwai gefe inda muke yin ɗan shuka haka. To ƙasad dai baƙa ce mai laushi. Ƙasan yin shuka ita ce dai a wajen. Eh an yi siminti. Gidan mu, yawanci unguwoyin mu haka siminti suke yi a gidansu saboda ruwa kab bishiyu su dinga fitowa a inda yake ba'a so su fito to sai ake yin siminti kawai a simince wajen. Ya fi daɗi.

Ah, ina iya bada barkwanci sosai. Da yake tun muna da muna ƙanana, iyayenmu sun bamu labarai kala kala na cin dariya da tatsuniyoyi. To dai da ina hira da abokaina haka, ina musu tatsuniya, ina basu barkwanci kala kala haka. Ko idan mun zauna haka lokacin da muke hutawa wajen aiki, in ta fi a wajen da ba ma yin wa ma'aikata aiki, sai mu zauna da abokanmu, mu taba su dariya haka. Muna, muna basu dariya, ina musu tatsuniya. Ka bar tatsuniya haka, ina musu, na ce musu akwai wani ɗan, um, gizo da ƙoƙi, ya je gidan ta yana cin nama. Ta bashi, ta, ya, ta bashi kuɗi ya siyo mata nama. Sai ya fita, ya je wajan mai nama bai siyo naman ba ya dawo. Sai ya yi kunkunan ɗawowin shi, sai ya je kai mata yace ga naman. Next, matar kuma ba shi, ya kuma yi kunkuna ɗaya ɓangaren, sai ya je kai mata yace ga naman. Sai da aka ji zai mai wanka ana buɗewa, sai aka ga babban shi da ɗawu, ɗawowin shi ya yanke. Ka ciwa ina ɗawowa yake ci, ai ita naman da kuke ci, ɗawu na kuke ci.

Launin labulen mu kalar ruwan, ruwan, ruwan ƙasa da kuma kalar ruwan toka. Su ne launin labulen, labulen gidan mu. Na ɗakina shine kalan, kalan ruwan toka. Na falo saboda kalar ruwan ɗura shine kalar ruwan ƙasa. Na falo na ɗakina saboda ni na fi son a bi duhu. To shiyasa nake da kalar ruwan toka. Ya fi duhu haka ruɗu ruɗu kalar ruwan toka. To ya fi duhu shiyasa na sa shi a ɗakina saboda na fi son waje haka duhu. Ɗan kunne fitila na saboda aiki ya fi mun daɗi. Ba su rutu eh cikin duhu. To shiyasa labule na yake kalar launin ruwan toka.

Uhm, ina wani lokacin ina, ina, ina cizon farcen haka in gwanan aikin kuma haka ina ɗan tunani sai in sa shi a baki. Ina ɗan ciza kuma in cire shi, to wani lokacin dai ina, ina mai saboda in ina hakan yana ɗan ƙara mun wani daɗi. Ina ɗan sani farin ciki haka, in ɗan sa in cire.

Launin da bangoginmu suke akwai ruwan ƙasa da kuma ruwan toka kamar dai chalavulanmu suke. To haka bangoginmu suke. Amma na ɗakina gaba ɗaya shima ɓangare biyu ne, ɗaya ɓangaren ruwan toka ɗaya ɓangaren ruwan ƙasa. To haka yake, ɓangaren ruwan toka da ruwan ƙasa haka suke.

Umm, ina da sa hannu. In sakonni suka biyo ta ofis ina, ina sa hannu. Ta inda nake aiki ko kuma ta gida haka, da yake gidan ni nake kula da su, duk wani saƙo ni nake karɓa, ni nake turawa kuma. To akwai sa hannuna da yawa a saƙuna. Wanda na tuttura na tuttura saboda a gida nine babba, ni nake yin komai. Wajen ofis ma in ya biyo ta hannuna haka, idan zan sa hannu ina sa hannu. A gida kuma dama ya zama dole nine zan yi saboda nine abubuwan suke ƙarƙashina duka. Dole da sa hannuna akan duk abubuwan da zan yi.

Unguwar mu, daga titi zuwa unguwar mu zuwa layin mu ma ba nisa. Unguwar mu tana nan kan gidaje daidai-daidai da manya da ƙanana. Layikan mu ƙatin-ƙatin ne, irin mota na wucewa ba wai ƙananun layi ba ne. Unguwar mu dai tana da kyau. Akwai bishiyu da ƙasa da gidaje haka da motoci duka a unguwar mu, da shaguna da akwai a unguwar mu, da gidajen mai, da gidajen ruwa duka duk akwai a unguwar mu, da asibiti duk muna da su a unguwar mu, da police station, ah, wajen 'yan sanda duk muna da su, da wajen 'yan, um, kwana-kwana, makarantun islamiya, makarantun boko duk muna da su a unguwar mu. Unguwar mu tana da kyau sosai. Duk abin da mutum yake buƙata akwai a unguwar mu, gaskiya akwai sa a unguwar mu. Shi yasa ma unguwar take mun dadi nake iya zama.

Raguwar abinci ina ci, ina rage to zan fita in bawa almajirai da yake akwai masu neman abinci haka a unguwar mu suna bi gida gida suna yin bara ko kuma suna zaune a waje to in nayi raguwar abinci to zan je in kai musu su ci to abun da nake gidan raguwarabinci kenan.

Wajen aikin mu kamar makaranta haka yake. Da akwai inda za a koyar da ɗalibai, eh ƙananan ma'aikata wanda aka kawo a koya musu aiki da kuma ofis ofis. Eh wajen aiki, wajen aiki, wajen zama duka a wajen aikin. Sannan babba ne yana kan titi ma. Akwai kayan aiki da yawa a ciki tunda wajen koyarwa ne. Akwai kayan aikin da za a koyar da sababbin ma'aikata da yawa a cikin wajen aikin. Akwai masallaci, akwai wajen cin abinci, akwai banɗakuna, akwai wajen taro duka. Akwai wajen kwamfutoci, abin karatu, allon karatu duka da akwai. Akwai wajen sinima, gidan kallo duka a ofis a wajen aikin mu du akwai. Da akwai su wa'ennan.

Um, ina yin waƙar cikin zuciya. Musamman ina zauna bana yin komai ina tunani ko lokacin da nake shaƙin soyayya sai in yi waƙa ta a cikin zuciya na. Ta rera ta ni kaɗai, ba wanda yake ji. Ina yin waƙa cikin zuciya ta ni na kaɗai ko in ina hira da budurwa ta haka sai in ringa waƙan cikin zuciya ni kaɗai. Ko in ina kalla, ina kallan abun da ya burge ni sai in ta waƙan cikin zuciya na.

A nafi son miya mai zafi saboda ya fi min daɗi. In yi sanyi baya min daɗi. Dan in yi sanyi ma sai na sa shi a wuta ya ɗan yi zafi. Saboda in yana da zafi gaskiya nafi ci da yawa. Shi ya sa ma nake son shi da zafi. Nafi ci da yawa, in da sanyi bana iya cin shi da yawa. Amma in da zafi gaskiya ina cin shi da yawa. Ya fi daɗi bai haɗe ba kuma za ka ji shi a baki ma ya fi daɗi sosai. Bazan so ma mutane su gwada ci da, in wanda suke ci da sanyi su gwada ci da zafi su gani, zai musu daɗi sosai ba kaɗan ba.

Yace nake son zama ina zauna in dan jingina da abu haka a baya na. Saboda in na zauna ban jingina da abu ba baya na haka yana saurin ƙage wa. Amma in na jingina da abu, zan yi awanni a haka saboda ya fi daɗi. Saboda in dai ban jingina da abu ba ƙwai ƙashin baya na haka to yana gajiya. Amma in na jingina da abu bana gajiya gaskiya. Zan zauna in dan jingina da bango haka ko kuma in zauna a kan kujera. Wannan kujerar nan tawa a kanta nafi zama. In na zauna zan jingina da laushi to zan ta ayyukana a haka.

Abincin rana, saboda abincin ranan nan shine aka fi yin wanda na fi so shinkafa da wake kuma shine abincin dama da na fi so. To abincin nan ya fi kowane bani jin daɗi abincin rana saboda ana yin shinkafa da wake. Ina cin shi inci, inci, inci, inci inji daɗi sosai sosai. Inci shi inji daɗi sosai matuƙa.

A'a bama sa uniform, kowa da kayan gidanshi yake zuwa. Za ka sa in za ka sa doguwar riga ne da wando zaka sa da hula da takalmi. In za ka sa coat kuma suit za ka sa ta ita kuma ita ma da takalmi ba hula. In kuma lokacin training ne za a je workshop za ka sa kayan workshop T-shirt da trouzer sai canvas da pickup za ka sa.

Umm ina kunnawa, da yamma ina zuwa ina aiki to ina sa waƙa ko karatu haka a kunne na bluetooth ɗin kunne na kuma speaker wanda yake da ƙara wannan sai a office wajen aiki muna sawa haka dai dai dai kunnan mu muna ɗan nishaɗi lokacin hutu to muna sawa shi ma saboda yana ƙara mana nishaɗin aiki hehe.

Teburan mu a wajen aiki, a cikin wajen aikin mu a cikin ofis din akwai tebur guda uku, tebur guda uku ne. Da ɓangaren dama akwai guda biyu sai daya ɓangaren hagun guda ɗaya. Aiki wajen bai kai ɓangaren daman girma ba. To haka teburanmu suke. Kowa da teburin shi da kujera da kuma kwamfutan shi a kan teburin shi. To haka wajen aikinmu yake.

Da safe lokacin da zan fita aiki saboda lokacin ne lokacin fitan aiki na, ina yi wanka da safe. Sannan kuma in na dawo da yamma shi ma ina yin wanka saboda na dawo daga wajen aiki na gaji to zan yi wanka shi ma da yamma. Da safe da yamma na ke yi. Saboda dasafe zan tafi wajen aiki, bazan tafi ina datti ba. Da yamma kuma na dawo daga wajen aiki na shawo rana, bazan zauna a gida ina datti ba to sai in wanka, sai in zauna a gida, sai in je na haɗu da abokaina.

Yace nake gina dankantaka ta kasuwa. Sau tari ina ginata ne ta waya saboda ina da mabiya da yawa a waya. To ina yin tallan abubuwa na, na kasuwa a waya. To ina samun mutane suna siya. In naje kasuwa, nan ma mutane suna ganina wadanda suka san ni a waya. A manhadar sadarwa sai su ce laha ga wancan wancan kaza, kaza, kaza. Ce a yana sayar da abu kazatu kuma an san ka baka da wasa sai a siya abubuwan ka. Haka mutane ma da yawa za su zo su siya abubuwan ka saboda kana da mabiya da yawa an yarda da ka yi, an yarda da duka abun da zaka bayar.

Yace nake koyan sabon fasaha gaskiya a waya, a YouTube. In na shiga YouTube komai akwai a YouTube zan shiga in yi, in binciko abin da nake so in koya in na sa kawai. To akwai wanda yana yi zai ɗora bidiyo. To gaskiya tanan nake koya saboda ana za su nuna ma kome duk abin da ake yi a cikin fasahar to zan koya. Wani lokacin in kaje aji mutum ba zai nuna ma ba amma a nan da yake mutum na neman kuɗin shi zai nuna ma duk wani abin da kake buƙata wajen neman fasahar.

Ahm, ba ma karɓan kira a aiki sosai gaskiya. Indai ka ga mun karɓi kira sai dai in ogan mu ya zo yana nema sai kirawo wayan wajen aiki da ofis dinmu sai mu ɗauka. Amma mun je fa a kira mu na namuna na daban gaskiya ba ma kira a ofis. Sai dai in kiran daga ofis aka kira ogan mu ya kiramu.

Ina da abin shara a waje ƙarfe wanda in na yi shara gidana sai jin zuba a wajen. Bayan ya cika bayan sati biyu akwai masu zuwa suna kwasa za su zuba a mota. Haka suke mana a unguwarmu saboda ya fi. Ba kai sai ka je yi sharan ba, su za su zo a mota, sai su ɗauki su zuba sharan naka da ka zuba a cikin kwanan na waje ɗin, sai su kwasa su je su zubar.

Ina jin tsoron mutuwa. Ina jin tsoro, duk da dai na san kowa zai mutu amma ina jin tsoron mutuwa. Ban san imutu nankusa saboda ina san akwai abubuwan da nake so in cika da na mutu. To ina so in cika burkana sosai.

Eh wani lokacin ina amfani da shi saboda wani lokacin bana iya rubuta wani abin sai in mai magana sai ya rubuta mun ko kuma in faɗa mai da yarena sai ya gaya mun da yaren da nake so to ina amfani da shi. Wani lokacin a wajen aiki bamu iya yaren wani ba don yin yaren shi sai muyi amfani da mataimakin murya sai muyi amfani da shi.

Na fi son kanvas sau ciki wanda zan sa ƙafa ta duka ta rufe saboda ban son ƙafa na ya lalace. Na fita tun safe na sa ƙafa na sai lokacin da zan alwala kawai zan cire. Na fi son takalmi kanvas ya fi mun daɗi saboda ban son ƙafa na ya lalace.

Ah na fi son shinkafa ban son tuwo kwata-kwata. Na fi son shinkafa, tuwo ban son shi ne saboda in na ci tuwo baya rike min jiki. Shinkafa kuma in na ci tana kusa da ni amma tuwo in na ci baya daɗe min a cikina nake jin yunwa shi ya sa ban son tuwo. Amma ina son shinkafa.

Uhm ina kuka sosai amma ai ba kowane albasa ne yake da yaji ba. Akwai wanda in kana yanka shi zaka yi hawaye yayima yaji. Akwai wanda kuma in ka yanka shi ba zai ba. Jan nan, jan shine mai yaji, farin bai fiye yaji ba. Jan nan in kana yanka shi yaji ko? Saidai ido na yata zubar ruwa, yayi ta zubar ruwa, yaji, yaji sosai, yaji sosai. Amma farin ba shi da yaji.

A'a, na fi son bus gaskiya saboda ta fi arha. Yauwa saboda ta fi arha na ke son bus. Taxi kuma ba ta da arha saboda ba ta ɗaukan mutane da yawa. Bus kuma za ta ɗau mutane da yawa to ba sa karɓan kuɗi da yawa. Kuɗi kaɗan su ke karɓa to shi ya sa na fi son bus. Ba na kashe kuɗi sosai a wajen hawa mota bas.

Eh, ina iya jefawa. Akwai lokacin da muke gasar jefa abu, dayake muna yin wasanni a wajen aikinmu da na ɗauki wani dutse na jefashi yayi nisa sosai. Ina da ƙarfin jefa gaskiya. Inna jefa abu yana tafiya yana yin nisa sosai saboda hannuna ina yin tra-- ina yin motsa jikin hannu. Hannuna yana da ƙarfi sosai.

Eh ina dubawa. Abin da zan siya sai na, sai na dube, sai na duba mene kuɗin shi. Kar inje in ɗauki abin da ba zan iya siya ba saboda ban da kuɗi da yawa. Zan duba abin da, eh, kuɗi na zai iya siya sai in ɗauka, in je in siya. Saboda ba wani kuɗi ne dani da yawa ba da zan ɗauki abu ban duba liftarin kuɗi ba. In je, in je a ce mun ya fi ƙarfin kuɗi na ban da shi.

Eh ina karantawa amma sai in naje ofis wajen aiki. In naje wajen aiki shine nake karanta jarida sabida akwai su a can kowana ofis ana kai wa a ajiye. To ina karanta jarida in na je wajen aiki amma ba a gida ba sabida ban da shi a gida. A wajen aiki dai akwai shine nake dauka in karanta.

A'a, bana ƙetarewa saboda kamar raini ne a addininmu. Babu kyau ka ƙetare ƙafafuwan mutane. Lokacin zama in sun miƙar da shi sai dai ka ce mutum ya ɗan matsar da ƙafan shi sai ka wuce. Bawai ka ƙetare mai ƙafan shi ba. Saboda in ka ƙetare mai ƙafan shi kamar kare nashi ne mu kuma muna girmama manya gaskiya.

Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Instagram, ina amfani da Twitter sannan ina amfani da Telegram. Da su nake amfani gaskiya, sai YouTube shi ma ina shige shi sosai. So da wannan dai, eh, watsa-- manhajar labarai, ta nan nake ganin labarai gaskiya ta yanar gizo.

Eh ina shukawa saboda ina da ɗan, muna da ɗan wajen da ake shuka haka a gidanmu. To ina ɗan shukawa wasu abubuwan kamar tumatir, eh flowers ina shuka su. Haka masu kamshi dai wanda zai yi suke futowa dai su ɗan sa waje haka yayi kyau. Ina shuka su gaskiya. Wani lokacin kuma ina ɗan haɗawa da tumatur hakan in shuka ko attaru, vegeta, ah kayan marmari dai ma da haka. Wani lokacin ina haɗawa in shuka a wajen.

So ɗaya gaskiya ranar Juma'a shine muke yin taro. So ɗaya muke yin taro a mako ranar Juma'a shine ranar ƙarshen sati. To shine daidai ranar da muka fi yin taro muke ma yin taron. Rago ranakun ba ma yin taro gaskiya sai ranar Juma'a muke yin taro.

Man girki da man kuli nake amfani. Man kuli kuli bana amfani da manja saboda bana son manja. In na sha manja yana ta min da zuciya. Da man kuli kuli nake amfani gaskiya. Nafi amfani da man kuli kuli da shi nake amfani. Ya fi min daɗi.

Eh ina sa kallo sama da dare in ina waya da budurwa ta hanyar fito na zaune a kan kujera, sai in ɗaga kai na sama. Ina kallon wata ina jin daɗi kamar muna tare da ita ɗin da muke kalla to haka. Muna waya sai in zauna a waje ina kallon wata muna hira da ita to abin yana ƙara min nishaɗi sosai.

Gaskiya nafi son fim ɗin faɗa saboda ni ban son fim ɗin soyayya sosai. Gaskiya nafi son fim ɗin faɗa saboda ni ban son fim ɗin soyayya sosai. Yawwa, ina ganin faɗa. Nafi son irin fim ɗin da ake yin action da yawa. Yawwato na fi son irin shi ba wai wanda ake yin soyayya ba. Na fi son action fim haka.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine duk abin da aboki ya gani baya yi daidai ya mai faɗa. Kawai ya barshi haka, wai ya ringa mai dariya ya mai faɗa. Shi ma abin da ya ga aboki baya yi daidai ya mai faɗa, ya sa shi a hanya. Kar wai idan abokinka ne ka ga yana wani abun ba daidai ba ka ƙyale shi, daga abin da yake yi ka ringa mai faɗa. Sannan ku ringa taimakawa juna, aboki ya ringa taimakawa aboki. Duka abin da aboki yake so in dai aboki zai iya mai, ya mai. Duka abin da ɗaya abokin yake so shi ma ɗaya abokin zai iya mai, ya mai sannan da kula da juna kuma. Wada girmama iyayen kowa, girmama iyayen kowa da sanin me ya kamata ma. Me ɗaya abokin yake so da shi ma kanshi me abokin naka yake so don taɗaɗe su.

Eh ina cire takalma a gida, saboda bana son gida ya ɓaci in na tako waje bana son ya ɓaci. To in na dawo siyan ajiye wanda nake fita dashi to akwai na cikin gida wanda nake sawa. In na sa dama shi ba a fita da shi ba lantana a taka dattii a zuwa a kawo gida. Iya na cikin gida ne to baya shi dattii sai na shigo cikin gida nake sa wani takalmi.

Ina ajiye kuɗi a banki sannan kuma ina ajiyewa a gida shi ma wani lokacin. Amma gaskiya na fi ajiya a banki saboda baan fiya ajiya a gida ba. Gida ba ni kaɗai bane, shi ya sa ina ajiya dai a banki. Banki ina san, saboda kuɗin wajen aiki ta banki ake turawa. To a nan dai nake ajiya. A cikin banki nake ajiye kuɗina.

Aljihu na gaskiya bana ajiya a ko ina. Aljihu na nake ajiye makulli na bana ajiye a ko ina. Saboda yawanci ma in na fita akwai mutum a gida, da yake muna da mai gadi a gidan mu, to bana ma tafiya da makulli. Mama na ta fitar shi a aljihu na dai nake ajjewa.

A'a, ina miƙe a sosai ma. Sannan kan fito na yi aiki. Yadda na gan ka haka zan ɗan miƙe jikina. Ina da manhaja wacce nake dubi ta miƙe jiki to da ita dai nake amfani. Suka nuna mun sai in bi duka abin da suke nuna mun suke cewa in yi a ciki to da dai ita nake amfani gaskiya.

In gaskiya rubutu na bashi da wani kyau can sosai. Amma je in na rubuta dai abin da ana ganewa sosai ma amma bai bawa irin mai kyau bane. Wanda da style da style da komai a ba mai kyau bane. Kawai da yana rubutu ne dai dai ya yi abin da zan iya. Yaugwa.

Sau ɗaiɗai, kullum so ɗaya. Kullum so ɗaya ake shara sai kuma washegari da yake ba mu da yara sosai a gidan basa ɓatawa. Ba so ɗaya ake yi ba, ya wuce so ɗaya gaskiya. So ɗaya ne gaba ɗaya ake tsaftace gidan.

A na iya amfani da kwamfuta sosai saboda muna amfani da ita a wajen aikin mu. A gida ma wasu abubuwan ina da ita ma a gida a ɗakina. Muna amfani da ita, sosai ma kuwa. Kwamfuta, muna amfani da ita kam sosai sosai. Muna amfani da kwamfuta.

Hira da abokina, hira da abokina tana sa ni dariya sosai saboda ya iya bada dariya, ya iya barkwanci. Kullum muka hadu dashi se ya bani dariya. Shiya sa, indai zamu muyi hira da abokina to ina faranciki ina yin dariya sosai." Abokina yana sa ni dariya kullum muka hadu.

Gaskiya ina ji zan iya yin kamar tafiyar nisan kilomita ɗaya da yake ƙafa na wani lokacin yana ɗan mun ciwo haka. To bana yin wani dogon tafiya a ƙafa, amma zan iya yin kamar kilomita ɗaya haka zuwa biyu ina tafiya a ƙafa amma ba zai wuce haka ba gaskiys.

A'a, ba na tara tsaba kuɗi. Kuɗi na a banki na ke barin su. Ba na, ba na tara tsaba kuɗi. Ba na kawo su gida. A banki na ke barin kuɗaɗe na. Su na banki. Ba na wani tara tsaba kuɗi gaskiya. Su na banki yan kuɗaɗe na.

Ina shigewa ɗaki in zauna wani lokacin ina fito wa in kalli ruwa. Sabida kallon ruwa yana sa ni farin ciki kuma yana kawo mun sababbin abubuwa a ƙwaƙwalwa ta. Wani lokacin kuma in sanyi yayi sanyi sai in shiga cikin ɗaki in zauna. In ana ruwa, zan fito ne in zauna in ta nazari.

Eh ina son zama kusa da taga saboda in riga jimme ke faruwa a waje. Shi ya sa nake son zama a kusa da taga. In riga jimme ke faruwa. Wa ina zaune bana jin komai ba saboda ina kula sosai da abin da ke faruwa.

Shara, share gida, share waje shine ke yi kullum. Ina yin shara kullum na tashi kan tafi wajen aiki ina yin shara. Sai ina share gidan tas sannan na je tashin wajen aiki kullum.

Ina amfani da WhatsApp da kuma Instagram. Guda biyun nan da su nake amfani don tura saƙonni da kuma karɓar saƙonni. Na fi amfani ma da Instagram saboda ya fimin daɗi. Ina aiki da shi sosai.

Kullum sai na kulle ƙofa saboda tsaro ina kula sosai. Kuma ina roƙon Allah Allah ka ci gaba da kula da mu. Kullum sai na kulle ƙofa. Ina lura sosai saboda ban son abu ya faru kuma insha Allah ba zai faru ba.

Munsamu nasarar koya wa ma'aikata dubu goma aiki ita ce babban nasarar wacce muka cimma a wajen aikin mu koyar da matasa kusan sama da dubu goma kuma mun tallafa musu an ba su abin yi, an ba su aikin yi, an ba su jari.

A'a, ba na iya ɗinka amma ina ɗan yage dai ina iya ɗinkewa Ke ina muna da keke a gidanmu, keken ɗinki. To in ɗaya ɗan yagi ina sawa sai in ɗinke amma ba na iya ɗinka full kaya duka. Ba na iya ɗinka kaya dai gaba ɗaya amma ina iya gyarawa. Ina ɗan yagi.

Sassafe, da asuba ma wajen ƙarfe huɗu lokacin da ke farkawa, so in dan tashi, in je masallacin asuba indawo. Da sassafe nake farkawa. Wajen ƙarfe huɗu, da dare kuwa wazan ƙarfe goma ba sai kuma wani dare. In na zagayo, na je wajen aiki da dahu.

Na fi son yanayin damina. Na fi son yanayin damuna. Lolayin da ake ruwa ya fi mun dadi saboda ina son ga ana ruwa. A ruwan sama na zuba saboda yana ƙara kawo mun basiru da yawa a kaina. Shiyasa na fi son yanayin zubar ruwa. Yana mun dadi yanayin sosai.

Ina da takalma kusan guda bakwai. Akwai na fita aiki, na fita unguwa, na gida, da na fita masallaci, da na fita kasuwa. To na fita aiki ne nake da guda biyu, na fita unguwa ma guda biyu, gaba ɗaya guda bakwai ke nan.

A na iya dafa abinci sosai ma, saboda wataran in na dawo ni nake dafa abinci. Ina da ma gas ma a cikin ɗakina. Ina dafa abinci na, ina dafa abinci ni kaɗai saboda na iya. Na ɗebo shinkafa na in dafa, shi kenan. Ba sai in na dawo na ce sun yi girki ko ba siyi ba.

Eh ina ji, muna da ma shi a gida. Muna da zakara. Ina nan kusa da taga na ma. A nan yake in yayi kuka ina ji, wataran ma shi yake tashi na da safe da asuba. Alarm bai tashe ni ba. Shi yake tashi na da sassafe. In yayi kuka.

Lokacin da muka yi wasannin da muka yi da muna yara da nishaɗin da muke yi lokacin da muke farin ciki, dan nafi tuna wannan lokacin. Musamman in na shiga lokacin da na wahala aiki, na gaji sosai, sai in tuno in muna yara, fa dubba wannan gajiyan ba wahalan aiki ba komai.

Eh ina son abinci mai yaji, ina son shi. Saboda ina yin miya ma me yaji sosai. Wani lokacin ina mura ina sa abu mai yaji. Ina son abu mai yaji saboda ina jin daɗin shi, shi ya sa ma wani lokacin, eh jina haka yana ɗan zafi, amma da dama ina son yaji.

A'a, ba na zuwa. A gida nake kallo na da yake ina da TV da nake kallo gida. Ba na zuwa gidan fim. A gida nake kallo. Na dawo da yamma sai in kunna kallo na abu na. Ba wai ko ina ba, a gida nake kallo na kawai.

I tana daidaitawa saboda inna shiga rana ta ƙaru, in dinga gani na shigo inuwa ta ragu saboda haske yana lalata ido to shi. Sa nama kunna shi, yaringa daidaitawa da kanshi, yaringa daidaita hasken da kanshi ya fi, yaringa daidaita ma hasken da kanshi. Na shiga rana ba sai naja shi na kunna ba, na shiga inuwa ma ba sai na rage shi ba.

Eh, dam ni duk kuɗaɗen mana yake biya ta waya nake biya saboda ba na ajiye kuɗi ba. Ta waya nake biyan duk kuɗaɗena. A waya, awaya nake biyan kuɗaɗena wani lokaci. Wani lokacin kuma saina turama manaja na yake karɓa sai tura.

Eh ina son karantar littattafai musamman ma in na je wajen aiki lokacin da ba ma komai in ina zaune. To sai in dauko littafi ina karanta, wanda ya shafi ayyuka na saboda in ƙara ilimi akan shi. Saboda ina so in shiga aikin ɗamara.

Ina amfani da sabulun freshier saboda in na yi wanka da shi yana ƙaya, za ka ji shi yana wani medic-- wannan ne herbal ne na Islamic chemist an haɗa shi. Za ka ji yaji, yaji a jikinka, to wannan yajin yana mun ɗaɗi a jikina kamar rob, shiyasa nake amfani da shi.

Hmm, tsintsiyar kwakwa da ita nake amfani, da na yana amfani da wata doguwar tsintsiyar itama saboda security ina amfani da ita sosai. Saboda ina so in zama soja ne shiyasa nake amfani da abubuwa masu nauyi nauyi saboda in kara ƙarfi sosai sosai.

Eh, yana buga saboda da an koya mana a wajen aikin. Muna yin rubutu da sauri, sauri saboda ko da abu ya faru, za ka yi sauri ka sanar. Tun kan abu ya ƙarasa faruwa. Haka za ka yi ka sanar da wuriwuri, da wuriwuri, da wuriwuri, shi ya samu koyon abu da wuri. Ba tare da jira ba.

Ina farkawa, ina fara yin addu'a, daga nan in tashi, ina tashi sai in motsa jiki, bayan na motsa jiki sai inje in wanka, bayan nayi wanka sai in dawo inci abinci, bayan naci abinci sai inyi shiga brush, bayan nayi brush sai in dawo in shirya jakana, ina shirya jakana sai in tafi wajen aiki. Haka nake yi.

Eh, biki wancan ba wanda na fi zuwa. Eh ina zuwa wajen biki dai yacce nake yi kullum hakan nake. Na fi son zuwa wajen bikin da na fi so, ga wanda ba na son zuwa, wanda nake so kuma zan je, wanda ake yi kuma shike nan, wanda ba a yi ma shike nan, kawai haka nake. In yi abin da nake so in bar abin da ba na so shine kawai.

Ah, so nake shaƙatawa lokacin hutu don shaƙatawa tare da abokaina. Muna yin wasanni kala kala yace muke so a duk inda muke so, duk lokacin da muke so. Bayan abubuwan da muke muka gama, muka dawo daga ofis zamuyi, mita yawo, mita yawon ni, mita sakon ni, mita karkata yawo. To haka muke yi abubuwa dai kala kala. Duk muna yi duk inda muke so mu je zamu je. Mu dawo daga inda muke so mu dawo, muyi duk abin da muke so. Mu bincika duk kome muke yi. Ba abin da ya dame mu. Haka muke rayuwan mu.

Ina son wurare masu hayaniya musamman wajen da ake tatsuniya, ake gyaran fanka, ake gyaran famfo, titi, gida, wajen bal, wajen kallo duka, duk ina so. Wajen harbi, wajen kisa duka saboda in zama sojan ƙara ƙarfi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ba ka da waya? Ba ka amfani da waya? Kana da waya? Wane iri kake amfani da shi? Ko ba ka da waya ko kana da waya? Wace iriya ce? Ya kalanta yake? Baƙa ce, fara ce, ja ce, koriya ce, shuɗiya ce, ruwan gora ce, ruwan attaru ce?

Kana raba ayyuka ga wasu, ba ka raba ayyuka da wasu, kana raba ayyuka da wasu, su wanene? Ƴan'uwanka ne, ƴan wajen aikin ku ne, ƴan gidan ku ne, wasu bare ne, ba ka raba musu, kana raba wa, kana ba da kuɗi, ba ka ba da kuɗi, kana aiki, ba ka aiki, kana hawa mota, ba ka hawa mota.

Kana son yabel? Ba ka son yabel? Kana son yabel? Aji kinka fari ne, baƙi ne, ja ne, yana da ƙarfi, yana da zafi, za ka iya zane mutum da shi, ba za ka iya zane mutum ba? Bel ɗin me kyau ne? Nawa ka siya? Naira ɗari, naira ɗari biyu, dubu ɗaya, dubu biyar, wanne ne?

Kana bacci da rana? Ba ka yin bacci da rana? A wajen aiki kake baccin ka? Ba ka yi baccin ka? Me kake yi da rana? Bacci, ba bacci ba, tashi, kwanciya, kitso, danniya, bangwal, bangwal, bangari, jangari, jankar, jankas, mankas.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Da yaya kake magana da abokan ciniki? Kwashes kake? Fashi kake musu? Sata kake musu? Harbi wayo? Karɓi musu kuɗi kake? Da farin ciki da kiyo.